Yanda sa hannun mu yake. A je can baya ana kawo mana bulun abu ne sai mu dangwala yatsarmu, in min dangwalo sai mu sa a manna a takarda. Amma yanzun da ci gaba ya zo, biro muke ɗauka, mu yi sainin shine sa hannun mu.

Gaskiya ni dai nafison miya mai zafi domin miya mai zafi yafi daɗi a cikin abinci amma miya mai sanyi in dai ba abincin bane like kaman shinkafa in me zafi ne haka ta mai miya mai sanyi zai haɗe amma miya mai zafi yafi.

To gaskiya ina haɗuwa da abokan ciniki a hanyoyi da dama. Muna haduwa a physically muna haduwa a online amma mun ɗan fi haɗuwa online social media kenan. It is twenty four twenty six.